Eh ni fa internet kam. Gaskiya ko yaushe ina aiki da internet. In har ka gan bana nan online a internet to wato data na ta ƙare kuma in ta ƙare ma atake nake siya ko kuwa idan an ɗauki wuta Starlink network da nake aiki da shi ya ɗauki. Amma haka ba ai ina nan a internet ina amfani da ita kullum. Ina yin assignment na, ina karatu, ina kallon movie a Netflix, ina, ina hawan TikTok gabaki ɗaya dai ina koyin ta.